A'a, ba na riƙe riga a juhuna ba. Saboda ina gani ma in ka riƙe shi bai zai yi maka ma daidai da tafiya ba. Saboda haka ni ba na riƙe riga a juhuna ba. Duk lokacin da na saka kayana, zan dai sa kawai in tafiya na amma ba na riƙe riga ajjuhuna ba.

Tabas ina kiyaye kalmar sirri sosai. Za mutum ya gaya mun sirri sa, abunda yana faro da shi ina kiyayewa. Ko da baka ga ya mun cewa kar in gayawa wani ba, idan har na sani cewa wannan abunda ya gaya mun fa sirri ne to ina kiyayewa, ba zan faɗa ma kowa ba.

Ina ingata aiki mu ne, da juriya, da sa ƙoƙari, da kuma sa ƙima saboda in tabbata cewa aiki mu yana tafiya daidai. Duk inayin wadan nan ayuka saboda na so mai maci aikina.

Eh sosai da sosai ina karatu kafin in kwana. Musamman littattafai wanda nake da su a ɗaki ina karanta su kafin in kwana ko kuma wata rana kuma in karanta littattafai wata rana kuma in karanta ƙu'aani mai girma kafin in kwana.

Eh to danga takalmu a wurin aiki da abokaina muna zaman lafiya. Duk abunda wani bai gane ba a cikin mu muna tambaya kuma mu fahimce ma juna. Ba ma fada muna zaman lafiya kuma alheri ne muna yi da juna.

Ina taimakawa mutane zuzu shana guda da ruwan da na gaishe ciki yanayi yaya yake. In zan na da halin taimakawa, zan taimake shi ko ba ma sai ya gama cewa yana neman taimako ba. In zan na gaishe cewa lallai yana neman taimako kuma na da halin taimakawa, ina taimaka mashi ne.

Eh, ina da wayoyi guda biyu. Daya Samsung ne ina amfani da shi, daya kuma Iphone ne ina amfani da shi. Iphone 12 ina amfani da shi sai kuma Samsung galaxy, su ne wayoyin da ina amfani da su a yanzu kenan.

Eh, app ɗin na amfani da shi don saƙonni, suna da yawa. Na amfani da SIM wato SMS, na amfani da wato WhatsApp, na amfani da Facebook, dai dai sauransu. Na amfani da Instagram, Twitter, dai sauransu.

Eh ina shuka tsira tsirrai a gida sosai ma ina sansa sosai shiyasa. Zen na dadama sai ita shuka ina shuka su a bayan gida na na za zage su kuma in basu kula in kula da su a ko wanne rana.

Ina so yanayi daki mai dam fadi kadan sai kuma atai yana da silli ko pop. Ace yana da tais a kasa kuma yana da ɗan sanyi sanyi ka shige ta. Bawai ɗakin da ka shiga ka ga zafi ba na so.

Eh waya na tana daidaita haske da kanta, tana daidaita ba sai ni da kaina ne zan daidaita ba, tana daidaita haske da kanta. Sha sa taimo kyau kuma ina son ta. Ba na so maye rubuta shi ba kinan.

Ina tofa miyau a waje, kamar indai ina gida ina son tofa miyau sai na fita waje sai in tofa. Ba wai a cikin gida ne zan tofa ba. Ba zan iya yin haka ba. Har da wasu suna iya yi haka amma ni ba zan iya ba kuma ba na yi. Kuma ba na so ma mutum ya yi inganshi.

To, abunda nake yi lokacin da ina ji damuwa shine yi hakuri. Ai hakuri yafi komai saboda Allah ma ya yana tare da masu hakuri. Sai in koma ga Allah, in roki Allah kuma Allah zai biya mun bukata. Na san cewa shi kaɗai ne zai iya biya mun bukata. Shiyasa zan ina da damuwa ko ina cikin damuwa, zan roki Allah kuma Allah ya biya mu bukata insha Allah.

Wasan da nake iya a waje, sai in ce buga kwallo ne kawai wasa na. Ba wani wasan da nake iya a waje kuma ba saboda ban zama yaron da za ta ce na wasa da kasa da sauransu ba. Wasa na shi ne iya buga kwallo a fit, idan na fita waje kenan.

Eh tabbas ina cimma manufar tallace-tallace da dama. Duk tallan da nayi na samu nasara kuma alhamdulillah na samu nasara sosai a tallace-tallacen da nake yi a kai, wato aiki, aiki nan da nake yi. Na godiya aka, na godiya ga Allah.

To a'a ba sosai ba, ba mu da tara kuɗi dai sai wannan da yana da sosai. Ma munda muna nema muna ƙoƙarin mu sai de muce alhamdulillah muna sa muna kai mu wannan zamu rufawa kanmu asiri to muna godiya ga Allah ba ma ba wai tara kuɗi sosai mu ke ba.

Ina shirya ayuka na cikin tsari da tsari, bi tsarin da ayuka ya kamata ace a yi shi shine ina bi. Kuma tsara aiyuka wanda duk wanda ya gani ya sani cewa, eh mu na da wato ƙoƙari kuma mu na da wato mu daidai ta a aiyuka mu.

Eh ina kwana a godo ina da goda na wande ina kwana ba ina kwana kasa ba. Kwana godo ai yana de mahimmanci ba zai iya kwana kasa ba saboda jiki zai mun cuwo. Shiyasa ina da gado na wande ina kwana kowane rana.

Abun da nake yi don nishaɗi shine na farko, zan ce hira da abokainaina da muna zauna, mu haɗu a wuri ɗaya sai mu tattauna abun da muna yi ko kuwa abun da yana faruwa. Shi ne yana bani nishaɗi. Na biyu kuma sai ko waƙa na ɗanji wani waƙa wanda ya burge ni ko waƙar soyayya haka yana ɗan bani nishaɗi.

Ina kammala aiki a lokaci ne da wato daidaita aiki. Bi ma'ana, sauri. Zan aiki yazo, zan ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari, ba da hadakai ɗari bisa ɗari, in tabbata cewa na yi aiki kuma na gama ta a cikin lokaci.

Eh nam, dangantamu da shugaban aikimu gaskiya alhamdulillah yana da ƙarfi sosai. Muna bashi haɗin kai duk abun da muke so shima haka yana ba mu haɗin kai duk abun da mu muna so. So dangantamu yana da kyau sosai.

Eh tabbas tunda ni ne nake da su kuma ni ne ina zauna da su. Kujeruna suna da daɗi a gare ni. Ni dai ban son ko wani ya yi mishi daɗi ko bai yi mishi daɗi ba amma ni kujeruna suna da daɗi kuma sun yi mun daɗi a gare ni.

Furin da nake fi so shine mai ruwan kwai. Mai ruwan kwai ya yi mundade kuma ya fita ne daga zanaka gashi. Kaima kasancewar furi mai ruwan kwai yana da kyau kuma yana fita a ido mutane daga zanaka. Juya in ka ganshi za su san cewa eh, ai wannan furi mai kyau ne. Ya yi mun dade, kallon shi ya yi mundade gaskiya.

Wasan da nake fi so shine wasan ƙwallo, waton buga ƙwallo na ƙafa shine wasan da nake fi so a rayuwa ta. Za kagan ina kallo wasa, to wasan buga ƙwallo na ƙafa ne ina kallo. Shi ne ya fi burge ni a kowane lokaci.

Eh Tabbas, abincin da nake fi so inci a safe shine in samun koko. Dana samun koko da ƙosai. To shikenan yayi mun dadi, kuma yayi mun dede zan iya inci, kafe inje wuri aiki ko kuwa in samu shayi, sai insha. Amma wanda fi mundadi shine in samu koko da ƙosai.

Sosai ina yin ciniki a kasuwa kuma na yi yayin duk kasuwan da na je zai yi ciniki kuma inga cewa mu daidaita da wanda yana so ya siyarmu da shi. Tabbas a yi ciniki abu ne mai kyau kuma abu ne wanda ya kamata ace kowa da kowa ya sani saboda kowa da kowa yana je kasuwa da yawanci mutane suna je kasuwa.

Eh tabbas ina lulluɓe kaina da bargo amma zan ana sanyi kina. Lokacin sanyi zan je kwanta zan iya lulluɓe kaina da bargo amma za ana zafi ba zan iya ba saboda zafi ne ake ba sanyi ba. Amma lokacin sanyi ina iya lulluɓe kaina da bargo.

Eh tabas, na fi son zama fiye da saiwa. Amma saidai idan wuri aiki ko kuwa ina wani aiki, zan iya in tsaya har in gama aikina. Amma ace bana komai, na fi son zoma fiye da saiwa.

Eh ina sasanta rikici a aikinyi bisaga adalci. Wanda yayi laifi in bashi laifinsa, wanda kuma ya kamata a bashi hakuri zansa a bashi hakuri. Haka ake so a yi saboda a samu wato adalci a tsakaninmu a wurin aiki.

Eh tabas a ƙalla zai kai kama awa guda takwas wanda ina kallo wayana. Saboda waya abu ne wanda yake kusa kuma yana tare dani a kowane lokaci, sai dai zan yi aiki ko ina sallah sai ajiye ta a gefe.

Mafi mahimmanci a kasuwa ko kuwa ince a kasuwanci, shine daidaituwa. Daidaita tsakanin wanda zai saya, kuma tsakanin wanda zai sayarwa. In ku daidaita, ai shi ne abun ya zama mahimmanci kenan.

Eh, abin sha da na fi so shine Yogurt. Saboda Yogurt yana da kauri kuma yana da daɗi kuma yana da amfani a jikin ɗan adam. Shi yasa abunda nafi son sha shine Yogurt yayi mun daɗi kuma ina son shi sosai.

Ina wanke kayayyaki na da safe. Idan na tashi da safe, idan ina da niyya wanki, da safe ne ya fi dacewa da ni in wanke kayayyaki na. Kafin rana yazo kayayyaki na sun wato bushe. Saisa ina so wanke wanke kayayyaki na da safe kenan.

Eh ina duba kalanda kullum, in duba kalanda saboda in sani yau muna wata na nawa, kwana na nawa. Mai maci ma kwana na nawa ne, zan iya sanin muna wata kaza amma kwanaki fa kwana nawa ne zan iya mutuwa. Shiyasa ina duba kalanda kullum.

Launi bangon gida mu fari ne shine muna so kuma shine yayi mana kyau. Sha sa muna so wata launi bangon gida mu ya zama fari kina. Kowa da kowa ya bada gudumuwa cewa. Yana so wacce launi bangon gida mu ya zama fari kuma haka mu ka yi.